Me kake yi lokacin da kake jin da jinka a damuwa? To, wasu yawon da nake yi lokacin in na ji ni a damuwa, in ɗan je in samu gurin ɗan rilif in kwanta in tarara. To in na tashi, duk tunanin abubuwan da nake so in yi, wanda zai kawar min da damuwan, zai zo.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To, lokacin da nake zuwa kasuwa ina zuwa kasuwa ne kullum. Misalin ƙarfe goma zuwa goma da rabi zuwa sha ɗaya. A cikin awa ɗayan nan dai gaskiya ba ta wucewa nake zuwa kasuwa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka ya zamantun duk abin da kuke yi, wannan na rufe ma wannan sirri, wannan na rufe ma wannan asiri.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, gaskiya, motsa jiki na a sati bai wuci sau biyu ba, daga ranan Asabar sai Lahadi. Shi ne nake fita in motsa jiki daga safe zuwa.

Wane launi bangoginku suke? Toh, gaskiya launin bangoginmu suna da yawa, amma wanda dai yafi shahara gaskiya launi mai ruwan ƙasa yafi.

Yaushe kake kwana kullum? To lokacin da nake kwanciya gaskiya ina kwantawa ne misalin ƙarfe sha ɗaya zuwa sha biyu gaskiya ko da yaushe haka nake daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare nike kwantawa.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To, nisan da nake yi in zan tafi da ƙafa gaskiya ina nisa kaman nisan kilomita ɗaya zuwa biyu.

Yaya kake bikin ranan haihuwarka? To, yanda nake bikin ranar haihuwa na, kawai zan je a yi min tsantsareren hotone, in zo intanetin in tura ma abokaina yau ina bikin ranar haihuwa na sai suyi min posting.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh ina siyan kaya a yanar gizo kaman irin su Temu. Na taɓa siyan ko yin wani order na takalmi da bluetooth.